Kana fin son shinkafa ko tuwo? A abinci da na fi so ina son cin tuwo amma tuwan ya kasance tuwan shinkafa ko tuwan garri mai daɗi. Ina son na ci shinkafa amma ba ko yaushe ba. Duk san da na gaji da cin tuwo sai in canja in ci shinkafa ina son cin tuwo, ina son cin shinkafa amma na fi son tuwo sosai akan shinkafa. Zan ci shinkafa a sanda na gaji da cin tuwo. Da tuwo da shinkafa dukkanin abinci ne ababan so ne.

Kana shuka tsire-tsire a gida? A'a bana shukawa amma ina son shukawa. Sakamakon muna zaune a gidan haya, gidan da ba gidanmu ba kuma babu fili yadda ya kamata. Babu wurin da za a yi shuka shuka ta fito, shi ya sa bana shukawa. Amma ina matuƙar son shukawa. Maigidana yana yin gini zamu koma. Duk ranar da Allah ya sa muka koma, muna da isasshen fili da wuri da yanayi mai kyau kuma mu mu kaɗai a gidanmu. Zan shuka tsire-tsire da dama masu launi daban-daban, masu ƙamshi kuma ababan sha'awa. Sannan zan shuka masu amfani domin kowa ma ya amfana. Ina matuƙar son shukan tsire-tsire a gida.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, wani lokacin ina siyan kaya, amma ba ko yaushe ba saboda ina tsoron mutane masu cuta waɗanda za su karɓi kuɗinka, su ƙi kawo maka kayan da ka siya. Za su karɓi kuɗinka su gudu domin su cuce ka. Ina siyan kaya a yanar gizo ne kawai a gurin waɗanda na yadda da su ko waɗanda na sani ko babban shago ko kantin da kowa ya sani waɗanda ba za su cuce ka ba.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Lokacin da na kamu da mura, ina ƙoƙarin neman magani domin na sha. Sannan na kan samu hutu a gida domin na warware daga ciwon da mura ya haifar min. Domin ciwon mura yana haifar da zazzaɓi da ciwon kai, na kan sha magani, na kwanta na huta domin na samu sauƙin ciwukan da ke jikina. Sannan na kan yi wanka da ruwa mai zafi domin na magance ciwon jiki da gaɓoɓi. Sannan na kan yi amfani da miya mai yaji ko man shafawa mai zafi domin na kare ciwon jiki da kuma toshewar hanci da rashin ɗanɗanon baki da mura take sawa.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo amma ba koyaushe ba. Ina matuƙar saur buka ina matuƙar son sauraron rediyo saboda sauraron rediyo yana ƙara mini ilimi, yana kuma rage min lokaci, yana ɗauke min kewa a lokacin da ba wuta da kuma sanda nake zaune a gidani kaɗai. Ina matuƙar son sauraron rediyo amma bani da rediyo saboda bani da kuɗin da zan siya. Rediyo tana da tsada. Na siya ta lalace, an kai gurin gyara kuma ba a dawo da ita ba. Sauraron rediyo yana da matuƙar amfani, ƙara ilimi, ɗauke kewa kuma da sanya nishaɗi.

Kana iya hawan keke? A'a, bana iya hawa keke saboda ni mace ce. Hawa keke zai kawo mani rashin fahinta da kuma rashin zaman lafiya a kewaye na bana hawa keke saboda ni mace ce.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh ina tara tsabar kuɗi domin ina da buƙatu da yawa da nake sanyi da kuɗi. Ina tara su da na samu na siyo asusun da nake zubawa na tara su aciki idan lokacin da zan yi amfani da su ya zo, buɗe asusuna zan yi na ɗauko kuɗina na yi amfani da su. Ina tara tsabar kuɗi saboda duk sanda na zuba kuɗi a banki indan zanyi amfani da su na kan sha wahala kafin na samu tsabar kuɗi sannan kuma sai na biya charges idan na je cirewa a gurin me POS ko kuma duk sanda na je banki domin in cire a mashin ɗin ATM, zan iya tararwa ATM ɗin ya lalace ko kuma babu kuɗi.

Wani irin takalmi kake fin so? Na fi son takalmi mara nauyi. Na fi son takalmi mara tudu. Ina son takalmi plat, mara tudu kuma mara nauyi wanda zan saka in yi yawo, in je ko ina ba tare da ya takura ni ba. Takalmi mara tudu wanda ba zai sa ƙafata ta yi ciwo ba. Na fi son takalmi mara nauyi wanda zan saka in ji daɗi a ko yaushe.

Kana miƙe jiki da safe? A'a, bana miƙe jiki da safe. Kawai abun da ke sanya ni miƙe jiki da safe shine ayyukan gida. Ayyukan gida da nake yi sune suke kasancewa kamar aikin miƙe jiki da safe. Domin na kan yi gaggawar yin sallah, na ba wa yara abinci, domin na samu na fita gurin aikina da wuri da safe, kar na makara. Shine dalilin da yake sani bana mike jiki da safe. Amma na kan miƙe jiki da yamma idan na dawo daga aiki. Na kan fita na zagaya, na mimmiƙe ƙafafu na da jikina domin na samu sauƙin gajiya. Amma da safe bana yi saboda na samu na fita aiki da wuri kar na makara.

Wani irin ice cream kake? Nafi son ice cream mai vanilla na fi son ice cream mai sanyi, mai daɗi a lokacin da zan sha shi. Ina son ice cream mai vanilla taste. Ina son ice cream mai chocolate. Sannan wani lokacin idan duk ban samu wanda nake so ba, na kan yi manegi na sha ice cream mai banana. Amma kasancewar ba na cin banana, ba na shan ice cream mai banana sai idan na rasa irin wanda nake so. Ina son ice cream mai strawberry. Amma na fi son mai vanilla, mai chocolate ko mai strawberry. Amma idan na rasa su, na kan sha mai banana.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da wayar Android ƙiran zamani sannan kuma mai camera uku. Ina amfani da waya ta zamani domin nima na shiga cikin zamani ina amfani da wayar android ƙira daga kamfanin itel ita ce irin wayar da nake amfani da ita.

Kana musafaha da mutane? A'a, bana yin musafaha da mutane. Wani lokacin dai wanda na ke gaisawa da shi idan ya na so mu yi ina yi, amma a mata kaɗai banda maza domin addini bai sahale mana yi da kowa ba. Sannan kuma ina tsoron yi domin kwasar cututtuka daga mutane shi ya sa ba na yi. Muna gaisawa ne da mutane kawai da fatar baki. Ka gaishe ni na ansa ko na gaishe ka kaima ka amsa amma bana amfani da hannuna gurin gaisawa da mutane, saboda ina tsoron saɓawa Ubangiji sannan kuma ina tsoron ɗaukan ƙwayoyin cuta kada in sa wa kaina cuta kuma in sa wa wayanda su ke tare da ni.

Nawa kuɗin wutan lantarki a wata? Ban san nawa bane kuɗin wutan lantarki a wata, domin muna zaune ne a gida zaman mutane da yawa. Kowa yana ba da nashi kuɗin a haɗa sannan a biya. Sannan kuma a inda muke amfani da mita yanzu, kawai siyan kati zamu yi ma saka. Gidan da muke zaune gidan haya, mun zo mun tarar da ana bin gidan bashi da yawa. So duk ƙarshen wata kawai za a haɗa iya kuɗin da za a iya bayarwa ne a je a bawa ƴan NEPA don kada su zo su yanke mana wuta. Ban san nawa ne kuɗin lantarki a wata ba. Bansan nawa ake biyan su ba muna biya ne kawai don mu riƙe wutar mu kada ƴan NEPA su zo su yanke mana wuta. Mu yanzu da ake amfani da mita, kawai mutum zai je ya siyo kati ne na iya adadin da yake so, ko kafin wata ya ƙare, ko na rabin wata, ko kuma na wata ɗaya mutum ya saka. Duk sanda wata ya ƙare ko kuma duk sanda wuta ta ƙare, katun mita ya ƙare, idan mutum yana da kuɗi ya siya ya saka. Idan kuma wata ya ƙare, ko da katun da aka saka a mita bai ƙare ba, sai mutum ya je ya siyo ya saka saboda wata yayi. Mutum ya ɗauka albashi yana da kuɗi, ya je ya siyo ya saka. Kada sai sanda mutum bashi da kuɗi kati ya ƙare mutum bashi da NEPA. Ban san nawa ne kuɗin wutan lantarki takamamme ake biya ko a ba ma yan NEPA ba.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana ne duk sanda na ji yunwa. Daga misalin ƙarfe sha ɗaya na rana zuwa sha biyu. Amma duk ranar da zan je aiki, ina cin abincin rana ne da misalin ƙarfe goma zuwa sha ɗaya, zuwa sha ɗaya na safe. Saboda a gurin aikin mu ana fitowa cin abinci ne da misalin ƙarfe goma zuwa goma da rabi. To ni ma a lokacin nake cin abincin rana ta. Amma idan ina gida, ina cin abincin rana ne daga misalin ƙarfe sha biyu, ƙarfe ɗaya har zuwa ƙarfe biyu na rana. Duk ina cin abincin ranata idan kuma a gurin aiki ne, ina ci da misalin ƙarfe goma zuwa goma da rabi ko sha ɗaya. Amma duk sanda nake da wani aiki mai yawa, lokacin da wani aiki ya ɗauke mun hankali, ko aikin gyaran gida ko kuma aiki a gurin aiki, nakan daɗe ban ci abinci ba. Domin nakan kai har ƙarfe uku zuwa huɗu na yamma kafin na iya cin abinci. Saboda na fi son na gama ayyukana na gida ko na gurin aiki kafin na zauna cin abincin rana. Saboda in na ci abinci jikina yakan mutu, na yi barci. To na fi son sai na gama aikina, sannan sai na ci abinci.